A'a, na fi son fankan mana. Na fi son amfani da fanka saboda amfani da fanka yakan sauƙaƙa mun saboda ni ba mai ƙarfi bane, kuma bana amfani da ace.

Unguwar muna lafiya lau unguwar lafiya lau akwai shuru, akwai jin dadi ba sai ido ko, yana sabgogin gabansa shiyasa ma nake san zama cikin unguwa.

Ina cin abincin rana daga karfe biyu zuwa karfe uku. Wannan lokacin, lokaci ne nake cin abincin rana.

Takalma na sun kai ƙafa biyar, akwai silifa, akwai half shoes, akwai cover shoes, akwai kuma sandal.

A idan ba wuta dole zan jure amma zan dan fito inda ventilation yake domin in sha iska domin shi zafi ya kan yi gabatar da illa a jikin ɗan adam.

Kwarai da gaske mana ina son karantar littattafai kuma ina karantawa. Saboda haka akwai littafin da in ina karantawa, yakan sa in ji nishaɗi. Akwai littafin da in ina karantawa, yakan ƙaramin ilimi da sanin ya kamata da fahintar ƙomai da komai. Tabbas ina son karanta littattafai.

Ina da dangantaka mai kyau da abokan aiki, suna mutunta ni, ina mutunta su. Na tausaya wa na kasa da ni, ina girmama na sama da ni.

Kullum nakan kulle ƙofa idan zan kwanta saboda tsaro. Ita kulle ƙofa idan zaka kwanta, in kam ba ka adbent ɗin sake ba, ka yi bacci yanda ka yi so kuma ada abunda aka ajiye a cikin ɗakin ba ka da fargaba da shi saboda ka na da sikuriti.

Ina son hawan libta, gaskiya ina son hawan libta saboda hawan libta ya kan taimakamun, gwiwoyi na bazasu gaji ba, jiki na bazai gaji ba kuma libta tana aika mutum inda yake so yaje nanda nanda wuri wuti bata re da bata lokaci ba.

Ina ajiye hotunan wayana akan gelari, wasu ina ajiyesu akan Gmail, wasu kuma ina ijjiyesu akan application wanda ke adana hotuna. Nakan ajiyesu wuri na musamman wurin ne ya kamata. Inda ba wani abu da zai same su.

Ƙwarai da gaske ina iya tsallake igiya saboda ni matashi ne ba dattijo ba ne ni. Ina da dama in yi gudu in tsallake igiya.

Kwarai da gaske ina bada barkwanci kuma kaman kusan sana'a ta kenan. Mm, gaskiya umma ka zauna nasu ba ka dariya, zan ba ka dariya, zan ba ka nishaɗi. Ina da barkwanci sosai, sosai na iya bada barkwanci.

Ina kamuwa da mura sosai, yanzu ma ita ke damuna. Mura ina yinta sosai, sa boda ina da mashin, ina hawa mashin kuma ni gaskiya ba na son ƙura, ba na son iska. Yanzu ma haka nan, mura ke damuna kuma mura na gaskiya takan dadewa ba ta sake ni ba. Ko da yaushe zan iya kamuwa, ko zafi, ko sanyi ko damuna, zan iya ji na, ina mura. Ina kamuwa da mura sosai.